Wane abincin gargajiya ka fi so? Ni na fi son tuwo da miyar kuka. A matsayin abincin gargajiya, tuwo yana da sauƙin ci kuma miyar kuka tana da ɗanɗano da musamman wanda yake sa abincin ya zama mai daɗi sosai. Wannan lokaci ina ci tare da nama ko kifi, wanda ke ƙira wanda ke kara wa abinci ɗanɗano da kuzari. Wannan abincin gargajiya yana sa in ji cikakken gamsuwa da lafiyayen abinci.

Wane fure kake fi so? Ni na fi son furen rose. Rose yana da kyau sosai, yana da kamshi mai daɗi kuma yana sa wuri ya yi kyau. Wani lokaci ana amfani da shi da bukukuwa ko a ado domin yana, yana, yana kyau da anasuwa a muhalli.

Yaya kake gaishe wa mutane? Ni ina gaishe da mutane ta hanyar zama mai kirki, yin murmushi da magana cikin ladabi. Ina ƙoƙarin fahimtar ra'ayinsu, taimakawa masu idan suna da bukata da kasancewa ciki natsuwa a duk lokacin da nake tare da su. Hakan yana sa mutane su ji daɗi, su amince da ni kuma su ji cewa ina girma da su.